To, ina gina dangantaka ne ta kasuwanci ta hanyar nuna wa mutane haja ta, da tallata musu ingancinta da kyanta, da kuma nuna musu gagarumar riba.

To, a zahirin gaskiya wanda na fi sakawa ko kuma wanda na fi so shine farin kala. Ina ƙauna farin tufafi da baƙi. Du da ni ban kasance mai hasken fata sosai ba amma kuma farin kala ra'ayina ne kuma ina son ta sosai. Ina son farin tufafi fiye da kowane kalan tufafi domin yana burge ni sosai. Dan shine tsari na, ko ince shine Faborai din kalan da ni na fi so na saka. Farin tufafi shine kalan da ni na fi so. Ina son fararen kaya sosai sosai. Ina son fararen kaya. Sai kuma kala mai biye musu shine baƙi amma indai wanda na fi so ne shine fari. Ina son farin tufafi fiye da kowane kala.

A'a, ko kaɗan bana son wajaje mai hayaniya. Da yake ni kana bana da hayaniyan ko bana bukatar hayaniya. Shi sakar wajajen da nake son zuwa ma bana son zuwa waje mai hayaniya. Ina son komi cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Gaskiya bana son hayaniya ko bana son zuwa wajajen da ake hayaniya. Domin da yake wajen shine inda yake salent ba hayaniyan mutane, ba hayaniyan ababen hawa, ba hayaniyan masu abubuwa na daban. Gaskiya bana son waje mai hayaniya ko kusa. Wajen da fiso shi ne wajen da baya da hayaniya. Amma inda wuri yana da hayaniya gaskiya bana son shi ko kaɗan. Tunda ni an hau tsarin hayaniya bata da wani amfani. Shi sakar bana son waje mai hayaniya.

A'a, ba na shiga abubuwan da ba a gayyace ni ba. Duk abin da aka gayyace ni shi nake shiga. Ba ko wani bane nake saka hannuna a ciki. Ina saka hannu ne a kan abin da nake da ko a kan shi ko kuma nake da yaƙini a kan shi. Amma wani abin ko ina gani ba na saka hannuna a kai saboda ba hurmi na ba ne ba. Don ko me da aka gani akwai hurumi To wani abin bani da hurmi a kan shi haka ba na saka kaina a cikin shi. Aske bana, bana saka hannu a kan saƙon ne. Ban damu da saka hannu a kan ƙaanna irin waɗannan abubuwan ba. Waɗanda dai suke da ruwa da tsaki a kai suna sakawa. Amma abin da ni ya shafe ni, ni kaɗai ne nake saka hannu a kai saboda di inda ya je, da wa da hamad ni ne za'a hannu. Amma abin da ba ni ba ne ba, za a biyu ta wano wajen kafin haro inda nake ba na saka hannuna. Wannan shi ne.

Gaskiya wannan question ban ma gane tambayan nan ba. Ban sanya zan karanta tambayan nan ba, saboda an ce wani irin jaka kake kai. To ai ban gane mene ne asalin tambayan da aka so a mun anan ba. Jaka ko jaka? To in jaka ne dabba kenan, in jaka ne kums ba haka ake rubuta jaka ba. Maganan gaskiya dai tambayan nan da aka yi mun ban fahimce ta ba. Duda na kasance bahaushe ne ni, amma tambayan da aka yi ban gane ma'anar ta ba a hausa. Saboda jaka ne ake nifi ko jaka ne? Ban fahimta ba. Amma dai a zahiri tambayan ban gane me tambayan take nufi ba. Hmm ban gane wannan tambayan ba. Amma in ya so an ƙara yi mun wata bayan wannan amma wannan dai ita ban gane me ake nufi da ita ba. Gaskiya ban fahimci tambayan ba. Waalaikum salam, ban fahimci tambayan ba. Harkun gama bashiri.

To, mu pire dai wodi ne. Saboda wanda na fi so, na fi san babba sosai sosai. Kuma wanda ya kasance me yan kayan ka, shine wanda na fi so. Amma kuma hakan ba yana nuna cewa bana son wancan wanda ba wanda na faɗi ba yanzu. Ina son ko wanne amma wanda na fi so shine wanda na faɗi yanzu. Na fi san shi fiye da w-wan wanda ba shi ba. Zahirin gaskiya shine wanda na fi so. Idan ba shi ba kuma sai dai iri-irin waɗanda ake ci wanda baya da zagi dinnan kwata-kwata wanda anfi amfani da shi kaman a ci a cikin hada da shinkafa ko a hada shi da miya ko wani abu makamantan su. Amma dai wanda na fi so shine babba slicing mai yanka yanka. Shine wanda na fi so saboda ya fi daɗin ci, ya fi ɗanɗano.

Mm, gaskija a shago nafi zuwa shine, nafi zuwa shago na aski. Shago, shagon aski. Saboda bayin sati daya zuwa biyu ina zuwa shago domin aski. Amma duwana abu wanda bawannan ba mafiya wance sai dai na aika ai muni ban cika zuwa da kaina ba. Abin inda dai nafi zuwa shine shagon aski wanda wannan ni ne zan kai kaina tun da baza dauki saƙon kai ba. A ci a kai shi aski ka cika kanka ka bada aji, ai aski amma duwana abu wanda bawannan bane saƙo ana iya bada saƙon shi. To saƙo nake ba da indai bawannan bane ba amma shagon aski wannan da kaina nake zuwa saboda uziri ne na wana kan kaina. Wannan ni ke zuwa shi da kaina. Mm, mm shine. Gaskiya shagon aski shine shagon da nafi zuwa. Shine shagon da nafi zuwa.

Eh, ina amfani da kwamfuta amma ba wai sosai ba. Lokaci-lokaci idan buƙatan ta tashi kamar yin jarabawa na CBT haka, ina amfani da kwamfuta. Kamar idan zan ajiye document dina haka daga waya na zan sauke shi a na ajiye shi, to ina amfani da kwamfuta. Ina kuma amfani da ita wajen yin browsing na abubuwa, na abubuwa da suka shafi harkar karatu da harkar ilimi dai na zamani da muke ciki yanzu. To nakan amfani da kwamfuta ta wannan fannoni sosai sosai. Wasu lokutan kuma ina amfani da ita ta hanyar yin kallace-kallace na bidiyoyi, fina-finai da dai sauran abubuwa wanda zamani ne ya kawo mu, wanda a baya babu su. To da ta wannan hanyoyin da ɓangaren wanda ina amfani da kwamfuta amma bacin wannan banda wani alaƙa da kwamfuta sai dai waɗannan abubuwan da na zana da su ne kawai.

Zahiri dai wannan tambayan ita ma tana daya daga cikin tambayoyin da ban gane ta ba ko ince ban fahimci ta ba. Na dai karanta ta yace aka rubuta amma sai dai ban fahimci mene ne ake so a ce a cikinta ba. Wani cewa yake kakkafa maka baya doya, ban fahimci kakkafawa ba. Ko ana nufin ko tare muka baya? Gaskiya wannan tambayan ta yi min tsaurin da ban fahimce ta ba. Ban fahimci tambayan ba. A yacce aka yi ta ne ko ka'idojin rubutu ne ko kuma Hausan da ni bazan iya fahimta bane aka yi to bandai sani.

To ina, ina yin tafi ne kamar yanda aka koya mana tun muna shekarun yarinta na firamari school kenan. Taaf, taf, tatattaf, taf. Haka dai. To haka nake yin tafi na. Baza ai tayi irin raf, raf, raf, domin ina, ina yin tafi ne a nutse cikin salo da iyawa.

To, a zahiri dai ni ba ma'abocin karanta jarida bane ba. Se dai ina karanta labaruruka a cikin waya lokaci-lokaci amma ba wai jarida wannan ta takarda ba. Gaskiya bana karanta jarida. Asali bana da lokacin da zan ɗauki jarida in karanta amma ina karanta labari idan naci karo da shi a cikin waya haka. Nuna shimagaya ce mai jaridan. To, du abinda wani gidan talabijin ko wani gidan labarai ya rawaitoshi a matsayin labari da yayi ko wanda ya faru ko wanda yake shirin faruwa, sunan shi jarida. To, zan iya cewa ina karantawa amma ba irin yadda ake karanta jarida irin na zamanin baya ba kafin a waye, kafin waya ta wadaci mutane da abubuwa na teknoloji na kimiyya. To, ina karanta jarida sosai sosai amma na fi karanta jarida a kan abin da ya shafi wasannin ƙwallon ƙafa domin na fi son ƙwallon ƙafa fiye da kome. Hade wasanni.

A'a, bana saka bel kullum kullum, saboda akwai kayan da za ta zo, kayan da zan yi, amfani da su, ko ince, kayan da zan saka ba masu wajen bel ba ne ba. Yadi ne, kaya ne, na yadi haka janfa. To, janfa kuma ba ko wanne ba ne ake musu wajen bel. Ba kullum nake saka bel ba, amma lokaci lokaci idan na saka wandon da ya dace da bel ina saka wa, amma idan ba haka, bana saka bel kullum kullum. Lokaci lokaci da idan na saka kayan da ake saka ma bel ina saka bel. In kuma kayan da ba a saka bel ba ne ba, ina saka musu abin da ya dace da su. Musamman kaya janfa haka. Tunda shi wando, shi saka bel dole sai ka saka kayan da suke da wajen saka bel ɗin. Idan kuwa wajen ba wajen saka bel a jiki, to dole fa ka saka abin da ya dace, abin da yanayin kayan ya ba da. Wannan shine gaskiya bana saka bel kullum-kullum.

Eh, ina amfani da shi sosai sosai saboda duk sanda nake san na saurari wani abu wanda yake fasinan nawa ne, ko kuma bana son na taku ra ma wani. Saboda kowa yana da hakki a kanka idan ka kunna abin da bai mishi ba. To ina saka wa ni don na ji abin da ni na saka don kankaina. Kuma da ma na saka ne don na ji ba don wani ya ji mun ba, ba don wani ya ji mun ba da ma don kaina na saka. To, ire-iren wadannan abubuwan idan na saka su, idan na saka ire-iren wadannan abubuwan, idan na saka ire-iren wadannan abubuwan ni kaɗai nake jin kaya na. To, ta wani abu a waɗannan lokuta nake saka kunnen waya don na saurari abin da ni na saka ba don wani ya saurara mun ba. Hmm, ina saka kunnen waya sosai ina amfani da shi. Wajen jin wasu abubuwan da suka shafe ni, na wane nini kaɗai.

Eh muna sakawa, muna sakawa da safe lokacin da ake fara aiki. Kuma lokacin da aka dan tafi hutun aiki kamar breakfast da safe kenan. Saboda muna fara aiki kafin ayi breakfast. To bayan lokacin breakfast yayi muna sanarwa cewa lokacin breakfast yayi kowa ya sake aiki. Yaje yayi breakfast nashi ma'ana karin kumallo. Bayananan kuma idan lokacin dawowa yayi ana sanarwa, ana saka sautun sanarwa don a dawo kan ayyuka. Sai kuma lokacin shima, eh sallah za a sake aiki yaje yayi sallah ana sanarwa cewa to sallah yayi sallah sake aiki. Wanda zai yi sallah yaje, wanda zai ci abinci yaje kuma idan an gama muna na sake saka sautin dawowa kan aiki. Shi ma wannan. To sai kuma idan an tashi lokacin da kowa zai tashi ma ana saka sautin cewa an tashi. "Imma me kake yi ka zo an tashi kowa ya gama du abin da yake yi." Wannan shine.

A'a, ba ma rarrabawa. Sai dai muna ajiye wa ne kawai kamar akan bayo kuma a inda aka buƙaci ajiye adireshin, adireshin muna ajiye wa. Amma ba wai ko ma mun rarraba shi don azo in da muke ba. Ba wai ma rarraba shi don azo in da muke ba. Muna dai ajiye shine a inda itace duk me bukata daga ya duba wajen du, daga ya duba wajen adireshin zai ga a ina muke sai ya zo ya same mu. Amma ba ma rarraba shi hakanan kawai ace rarrabawa muka yi don azo a same mu a'a. Da ma shi muna aje shi ne a inda ake ajiye adiresh, adireshoshi. In mutum ya na bukata ya san inda zai leƙa ya ga adireshin ya zo da kanshi. Wannan shine amma ba ma rarraba adireshin. Ba ma rarraba adireshin. Kawai muna dai aje adireshin ne a kan inda ake ajiye wa. Saboda duk me bukata in ya shiga wajen zai ga adireshin kuma zai zo inda, zai biyo adireshin yazo inda muke.

To, hayaniya, dai magana na gaskiya shine hayaniya ni ba ta yi mun ba. Inda ba ta yin ba kuwa shine, aduk san da ake yin ta. Idan aduk san da ake yin ta yana jin kawai, wasu lokutan kaina yana ciwo haka. Wasu lokutan kuma raina yana ɗan ɓaci. Wani wasu lokuta raina yana ɓaci. Saboda magana na gaskiya, ni ba na son hayaniya, dama a baya na fadi. Nace ni ba na bukatan hayaniya kuma duk inda ake hayaniya ba na son zuwa wajen. Saboda tana tada min hankali, tana samun ciwon kai. Ba na son hayaniya ko kaɗan. Du'a bin da yake na hayaniya nema ni ba na kai kai na wajen. Du'a bin da ni nake yi ina yin abu ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ko hayaniya ba. Gaskiya hayaniya tana tada min hankali, tana samun ciwon kai. Kuma wasu lokuta tana saka raina in ji yana ɓaci. Musamman idan hayaniyar ta yi yawa. Ba na son hayaniya ko kaɗan. Gaskiya tana takura mun sosai sosai.

To, lokacin hutu dai ina tafiyar da shi ne yacce ya dace. Duk ranan da aka ce yau hutawa, nake ba na aiki like today weekend kenan. Ina samun wasu lokaci a cikin lokuta na domin yin kira na waya ta hanyar ziyarar waɗanda aka jima ba a gaisa ba. Sai abin na gaba da nake shaƙata hutuna da shi shine inda zan iya zuwa na ga mutun, na yi ziyara da ƙafa na. Shima ina samun lokaci na je kuma ina sa duk abin da ya dace nayi kamar wanki, guga da sauran ɗan ayyuka wanda idan ina aiki ba zan samu damar yin su ba ina yinsa a lokacin hutu na. Du da wani abu na hutu wanda ake buƙata. A ranan ina kashe duk uzuri na ne nayi kullin da kullin idan na gana hutun kuma domin na yi ziyara da inda zan je da inda bazan iya zuwa ba in kira a waya. Saboda a rana ne wacce nake da lokacin da zan yi duk waɗannan abubuwa. Ta haka nake shaƙata lokacin hutu na.

A'a ban cika kalla ba saboda wani lokacin daren masu yi hassafiya tayi ban kalli sama ba ko kuma kona kalli sama hankali na bai kawo da in kalli taurari ba. Gaskiya ban cika kallon taurari sama ba musamman da daddare. Ba wai ko bani da lokacin kalla bane ba a'a ina da lokacin kalla kawai sai dai ya danganta da me nake a lokacin. Idan ya kasance cewa, idan ya kasance cewa ina wani ɗan uzuri ne da ya dawo to amma gaskiya ban cika ma kallon, kallon sama ba haka. Inta kallon sama massa bana kallon sama sosai, bana kallon sama sosai musamman da daddare. Tin da wani lokacin idan daren yayi ma se in mantama da dare ne saboda a inda muke akwai wadatattun fitilu haske haka nan nefa ne na hanyoyi da dai sauransu. To wasu lokutan bana gane daren yayi ma sosai balle har idan kallon sama.

Toh, ko da bazan jure ba dole zan jure. Eh, musamman idan ya kasance ko a cikin abinci aka zuba shi kuma ina da buƙatar abincin dole na zan ci. Du yajin shi. Amma idan wai ko ina da yacce zan yi naƙicin abinci idan an zuba shi a cikin abinci to gaskiya ba zan ci ba. Amma idan ba yacce zan yi wannan dole ina jurewa. Wasu lokuta ina iya jurewa wasu lokutan kuma ina iya haƙura da shi. Saboda idan na ci, na ci yajin sosai yana affecting ɗin olsa. Ƙirjina yana yi mun zafi sosai. Gaskiya ba ko da yaushe nake iya jure ma yaji ba. An naci ƙosai. Wasu lokutan dai ina iya wasu lokutan kuwa ba na iyawa. Hmm wasu lokutan ina iyawa wasu lokutan kuwa ba na iyawa. Wannan shine. Amma mafi yawancin lokutan ma zan ci ba ma na iyawa. Saboda gaskiya zafin yaji yana cutar da lafiya na sosai sosai. Yana cutar da lafiya na sosai.

Kaman dai yau, kaman dai yau da yake yi, weekend ne da jiya ke nan. To ranaku ne da nake hutawa a wajen aikina. Tun da yau ta yi ban wani aiki ba yau gaba ɗaya ranar hutuna ne, jima' kuma haka ranar hutuna ne. Ina yin, ina kashe dumin ake kaman tun da ba na aiki. Ta hanyar zuwa ziyara ne, kiran waya ne, wanki ne, guga ne da dai uzirirrika na waɗanda idan ina aiki ba zan samu daman yinsu ba. Ina hutawa ne a duk Asabar da Lahadi na duniya, sai kuma ina samun ragin lokaci a ranar Juma'a daga safe zuwa ƙarfe sha biyu da rabi. Na tashi daga aiki ba zan koma aiki ba sai ranar Monday da safe. To wannan shi ne yacca nake hutawa a wajen aiki. Ya kasance kwana biyu da wuni da yake nan. Wuni ɗaya, rabin wuni a cikin ranar Juma'a, kwana ɗaya na ranar Asabar, kwana na biyu na ranar Lahadi sai wayewan gari na ranar Litinin sani kuma gun aiki. To wannan hanyar nake hutawa a wajen.

Eh toh, ya danganta da yanayin da ake ciki. Ko lokacin da za a ga gida yana yawan yin ƙuma ko kuma datti ko kuma yanayin mutanen da suke shiga gidan. To wannan yake ba da dama na fidda bambance sau nawa na ke shara. Amma a kullum abin da ya zama dolen dole ne wanda harna saba da shi shine sau biyu da safe kafin na fita aiki sai dara da yamma ko kuma eh da yamma bayan na dawo. Saboda sau biyu dai shi ne ni kai na naga ya fi dacewa nayi da safe da yamma sau biyu nake yi a ƙoni rana. Kuma amma na saba ya zama min jiki, na saba da yi kullum kullum. Hmm.

To, gaskiya ba ni da wani waje na takamaimai. Ba ni da waje na takamaimai da nake son zuwa hutu, ko wani abu me kama wannan. Amma idan son samu ne, ko ince idan dama ta samu.

Gaskiya bana zuwa wajen cin abinci. Kawai abin da na fi saba da shi shine idan lokaci ya yi ana wakiltar mutum guda ne cikin waɗanda suke aiki domin su je su kawo kowa da kowa, ku ince su kawo wanda yake da bukata. Amma ni bana da ɗabi'an zuwa cin abinci ko ni gidan abinci ko wani abu me kama da haka, gaskiya bana yi. Kawai dai idan lokacin cin abinci ya yi ana wakiltar mutum guda ne domin ya je ya kawo shi, ya kawo masu bukata. Wannan shine jan naƙi ɗaya shine inda nake cin abinci. Kawai ina aikawa ne idan an kawo shi nan, ah wajen aikinmu sai na amsa na ci.

Toh, a nawa tsarin dai abin sha dana fi so ƙwaya daya Ba zai wuce zuma ba don babu sama da ita. Sai dai akwai wasu daga cikin lemuka da su ma suna dai daga cikin waɗanda nake so kamar seven up da maltina. Yana ɗaya daga cikin waɗanda nake so, to ina son maltina sosai, ina shan shi sosai. Waye dina ne ƙullum sha.

To, wutan lantarki ba ta hana ni yin uzuri na da na saba yi, tunda ai ba kowane uzuri na bane ba na ke yi, dole sai da wuta na ke yin shi. Wani uzurin ko da wuta ko babu wuta ina yin shi. Lokacin nan yanzu haka babu wuta, amma me na ke yi? Ina wani abu. To wuta ba ta daya daga cikin abubuwan da suke hana ni yin uzuri na. Saboda dai abin da na sani shi ne, idan abin da zan yi shi da wuta ne, to ina neman mafita ko idan da waya ne zan yi, ina neman power bank, idan kuma ba da waya bane ba, ina iya haƙura da abin da zan yi. Amma wuta ba, ba ta dogara da sai da wuta zan yi wasu uzurinkan ba. Idan da ita zan yi abin da yake da alaƙa da ita, idan kuma babu ita, idan kuma babu ita, zan yi wani uzurin da ba dole sai da ita ba. Wannan shi ne abin da nake yi idan babu wuta wutar lantarki.

Gidanmu, ma'ana main house ɗin mu kenan. To, gini ne irin na da, na gargajiya. In ko a ka ce gini irin na da na gargajiya, ba zai wuce ginin ƙasa ba, kuma ƙasan ma ja. Sai dai ana ɗan mata hikima da siminti da fenti, idan dama ta ba da. Asali dai ginin ƙasa ne. Ginin ƙasa ne gidan. Gini ne wanda aka yi shi na ƙasa tun bayan tun shekara aƙalla talatin da suka wuce. Gini ne na ƙasa gaskiya.

To, idan aka ce mini abin da nake jin tsoro. Kai tsaye ban san wani tsoro ake nifi ba. Tsoro na duniya ko kuwa tsoro gabaki daya duniya da lahira. To, idan a duniya ne abin da nake jin tsoro. Gaskiya suna da yawa. Indai a duniya ne, abubuwan da nake jin tsoro suna da yawa. Abin da na fi jin tsoro a duniya, indai a rayuwan duniya ne, wanda kuma ba zai amfane ka a lahira ba, shine talauci. Albabbe suka ce talauci ko zai amfane ka a lahira. Du da shi ma wani bangare ne na qaddara ko ince tauhidi. To amma indai tsoro ne gaskiya ina jin tsoron shi sosai. Amma a rayuwa gabaki da yana, ina fi na jin tsoron Mahalicci, Ubangiji kenan. Saboda shi ne ya halicce mu, du wani gata da mu tum yake da bukata a duniya aka kai mishi. Aka halittaka aka rai ne ka cikin ni'ima. To ya cancanta ka ji tsoron shi. Kuma ya faɗa idan ka saba mishi, zai hura ka ko ince zai maka azaba. Idan kuma ka mai biyayya, zai maka sakamako sakamako mai kyau.

Eh, babu ranan fashi. Kullum daga lokacin da na ga gama uzrina na dare kenan, na dawo kwanciya na shiga cikin gidan. Ina kulle ƙofa ne saboda ko ba kome idan na kulle ƙofa, inda wanda ka gani a cikin gidan ka san cewa ba da shi ka kulle ba. Ka san cewa ba da shi ka kulle ba. Ka san cewa ba da shi ka kulle ba kuma ba ta ƙofa yabiyo ba. Kaga kenan in ka kulle, kaga wani a ciki bayan ka kulle, to ka san cewa marar gaskiya ne. To, duk wannan dalili ne da ya saka koda yaushe na ke kulle kuma har ya zama sabo ma na saba da yi. Gaskiya na saba da kullewa kullun kullun. Ina kullewa babu ranan fashi. Mhm, ina kullewa kullun ba fashi.

To, abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine amana. Ɗan abu ɗaya ne zuwa uku, abu na farko amana, abu na biyu kuma haƙuri, abu na uku kuma fahimta. Idan ka samu aboki da yake da abu ukun nan a kanka, yake da amana kuma yake da tausayi kuma yake da haƙuri a kan alakar ku, to kai ka gama samun aboki. Za ka iya kiransa a dan uwa ma ba laifi ba ne ba. Amma idan dai maganar abokantaka ake yi, ka samu mai wannan qualities guda uku, to ka gama samun duk abinda ake da buƙata a cikin abokantaka.

Eh, na iya dafa abinci sosai sosai. Saboda a tasowana babu irin abinci da ban iya dafawa ba. Na iya dafa shinkafa jollof, na iya dafa taliya jollof, na iya tuwo, na iya kuskus, na iya faten wake, faten doya. Duddu wani kalan abinci da nake da su, babu kalan wanda ban iya ba. Asali ma a yanzun haka idan ta kama ina dafawa, na koya ne, saboda ta kama amma yanzu ba na yi. Amma kuma idan ta sake kama wan, zan dafa saboda na riga da na koya abaya kuma na iya abayan. Gaskiya ina dafawa abaya sosai, ina dafa abinci, kuma har gobe idan buƙatan ta tashi zan dafa in sha Allah.

To, bukukuwa dai kala-kala ne. A Hausa muna da bukukuwa guda uku. Akwai bikinsu, aha idan anyi haihuwa kenan, akwai biki na ɗaurin aure, akwai kuma biki na mutuwa wanda shi wannan dama Bikin da na fi so shi ne bikin aure. Gaskiya na fi san bikin aure saboda bikin aure biki ne wanda ake haɗuwa ai kaɗe-kaɗe da raye-raye da bushe-bushe. Saboda biki ne wanda ake yin shi na farin ciki da nishaɗi da taya wasu mutane murna to wannan bikin shi ne bikin da na nafi so. Mai biye masa kuma shine bikin haihuwa. Bikin haihuwa ma dai yana cikin bukukuwa ne da nake so sosai sosai. Ina so.

Magana na gaskiya shine ni ba mutum bane me maida hankali a kan kallon inuwarsa. Gaskiya bana mai da hankali a kan kallon inuwa ko wani abu me kama da wannan. Asali ma ni wasu lokutan mantawa nake da inuwa da ina da inuwa. Gaskiya bana kallon inuwa, bana mai da hankali a kan kallonta. Zan iya cewa bana kallo gaskiya, bana kallo.

Kai mugun-muguncin salati nake, musamman idan yaji kuli, yaji albasa, yaji tumaturi, ba a bayar wa mai ƙyuya. Ina ci sosai sosai. Dan wasu lokutan da azumi ma har yakan zama mun jiki, yakan zama na saba da shi. Kullum kullum sai na ci, sai dai idan ba samu ba. To magana na gaskiya ina ci sosai sosai, saboda yana mun daɗin ɗanɗano. Musamman idan wanda ya yi shi ya iya haɗi mai kyau. Idan wanda ya iya haɗi mai kyau, ya ji kayayyaki na haɗi na musamman. To sai fa inda ƙarfi na ya ƙare. Eh, don ina ci sosai ina bashi mamaki. Eh wannan shine.

To, a magana na gaskiya, wato na gane ba ko me ba ne ba. Zan iya cewa, matin da nake ban taɓa saka shi ba, na fito haka na nafito ko unguwa ko Yawo da shi ban taɓa yi ba. Ina dai gwadawa ne haka kawai idan munazo ne a majalisa ko idan muna zaune a majalissa. Ko kuma ina cikin gida ungwada in ga ya min kyau ko be mun ba. Amma in saka shi kamar yace mutane suke saka shi, ya zamana yana fuskarka ko ina za ka je, gaskiya ba na yi ko ban taɓa yi ba. Amma ina sa ran nan gaba zan koya saboda amfani da shi ya fara burge ni. Amma dai kafin yanzu dai ba na yi. Amma kuma ina son na koya. Wannan shi ne.

To, wani danda na fi so na gani da idona shine kore. Ko in ce tsanwa amma da ma'ana daya suke badawa da ko da wanda yace kore da wanda yace tsanwa duka abu daya a kenufi. To ni nace kore kuma nace tsanwa. Tsanwan kala yana burgeni saboda masana kimiya sun ce kalan yawan kalla tsanwan fure ko in ce ganye yana kara lafiyan ido. To gaskiya Favourite dina ne tsanwan kala amma ba wai a kayan sakawa ko kayan bukatu ne da ba'a a ido na dai. Na fi son kallon shi fiye da kowana kala amma a kaman tufafi ko na'abu farin kala da baki yafi bani shawa. Indai a maganan tufafi na sakawa ne.

To, aƙalla dai muna da kaman guda bakwai ko takwas. Muna da kaman guda bakwai ko takwas saboda muna da su a wadace don buƙatun mu na yau da gobe. Gaskiya muna da su sun kai guda takwas ma.

Toh, ya danganta dai mallamin da shi ne wanda ni na fi so. Mallam Ahmad Tijjani Yusuf Gwantun, yana mazaunin garin Bauchi State. Shi ne mallami guda ɗaya wanda na fi son shi kuma na fi son jin karatun shi saboda faɗakarwar da ke a ciki da nasiha da ke ciki da ilimantarwa da ke a ciki da kuma yanayin karatun shi ke ɗauke da asalin tauhidi da fahimtar da mutum wanene Allah, wanene mazan Allah. To wannan shi ne mallamin ƙwaɗai da ni na fi so. Ko ince na fi son jin karatun shi a cikin malamai. Amma kafin shi na so malam maragayi, Malam Ja'afar Muhammadu Adam. Allah jikan shi yayi rahama. Amma a yanzu Malam Ahmad Tijjani Yusuf Gwantun shi ne malamin da na fi so. Na fi son sauraron karatun shi.

A'a, ba na biyan wani kuɗi ta waya, ko kuɗin ruwa, ko kuɗin wuta, ko wani tax da ake biyan. Ba na biya ta waya. Kawai abun da nake yi da waya ta hanyar ko ina tura kuɗi in, ina tura yin transfer yana depositing. Ina ƴan harkokina na hiɗ numera na gayar wa na newa da goge daga kasuwanci daga sauransu. Na ba na biyan kuɗi. Idan na biya wani kuɗi ta waya to bai wuce kamar siyan data ba. Amma ban da shi babu wani kuɗi da ni nake biya ta waya. Gaskiya babu, ba na biyan kuɗi ta waya ko, ko kwata ko kusa. Ban iya ma biyan kuɗi ta waya ba.

To ya danganta. Aƙalla ba a ƙasara ba a kullum ina ansa so shida zuwa bakwai zuwa takwas. A ba a kira ba dai ba a kira so biyu so uku. Amma kuma yanayi ne akwaranan da zai zuma ba ma za a kira ba. Saboda ai shi kan sha aikin akwaranan da ake fin yin shi akwa ranan da ba'a yin shi da yawa. Kuma yanayin rayuwa, yanayin rayuwa ne yau za ka ga ta zo da matsaloli gobe kuma za ka ga matsalolin ba kaman jiya ba. To ire-iren wadannan abubuwan su ke rage kiran wayan. Watana kuma suna ƙaruwa fiye da yadda na fadima. Amma abin da ya fi faruwa shine so shida zuwa bakwai zuwa takwas din wannan. Ina ansa a kusa a kullum so waɗannan adadin. Hmm.

Indai launin tawada ne wanda ni na fi so shi ne baƙi. Saboda a launin tawada baƙin kala yafi kowane kala kyau da ɗaukan ido kuma yafi kowane kala fitar da rubutu mai kyau. Lahirin gaskiya, na fi son baƙin kala. Baƙin kala shine kalan da ni na fi so. Hmm, ina son baƙin kala sosai sosai. Shine kalan tawada da ni na fi so.

Ina sha, ina shan madara sosai sosai, amma ba fa kullum ba, lokaci lokaci saboda da yake abu yake da daɗi. Akwai lokacin da za ka ji ba ka sha'a wanshi kuma, akwai lokacin da in ka cika amfani da shi za ka ji kaman ya fara isan ka. Baƙo yanzun bane amma hakan ba yana nufin ba na sha ba. Ina sha sosai amma sai dai ba kullum kullum ba. Hmm ina sha, ina shan madara sosai sosai.

To, gaskiya na fi son zama a kan kujera, saboda tafi daɗin zama. Kowa yana nufin cewa tabarma bata da daɗin zama bane. A'a, abin da ya fi, ko kuma wanda ni na fi son zama akanshi ne ana na ke faɗi. Saboda, a tabarma ba kowane kalan zama zaka yi ba. Amma a kujera zaka iya zaunawa a zaune, zakaɗan iya kishingiɗa, kaɗan mike kafan ka ko kaɗan ne. Abin da kuma inde a tabarma ne baza ka yi ba. To magana na gaskiya shine na fi son zama a kan kujera fiye da taburma. Kowa yana nufin cewa tabarma ko bata daɗin zama bane ba ko kuma wani abu mai kama da haka. Bana nufin ɗaya daga cikin biyu. Kawai da ni abin da ni na fi son ne nake gaya.

Eh, a dai lokacin da aiki ya mini yawa, ina ba ma waɗansu su, su ma su je su yi saboda a yi shi a kan lokaci. Kuma waɗanda suka ba da ayyukan, a yi musu shi a kan lokaci, a ba su kayan su, kuma suma wa ɗanda suka yi ayyukan su sami wani abu wanda za su rufawa kan su asiri. Ina ba da ayyuka idan suka yi min yawa. Ko in ce ina raba ayyuka idan suka yi min yawa. Musamman idan na samu ayyuka da yawa a lokaci ƙurarre kuma kuma ana da buƙatar sa cikin gaggawa. To ina raba su da waɗanda na san cewa za su yi shi a kan lokaci. Daidai da lokacin ko da ni na ɗebe wa masu ayyukan ko kuma kwatankwacin haka. Amma ina ba da ayyuka idan ina raba ayyuka ne ma da kai na. Wannan shi ne.

To, ni ko lokacin da ruwa ke saukowa, me zan yi? Ai ba abin da ya fita cewa da ni sai dai na gudu, na fita da gudu na shige cikin ɗaki. Na kullo window, na kullo ƙofa, sai na samu kan katifa ko gado na hau. Sai na samu mayafi mai kyau sai na lulluɓa. In lulluɓa i ɗan jira wani lokaci, lokacin da ruwan zai ƙafe. A, to dama me zan yi bayan wannan? Tun da ni dai ba hana shin ruwa zan yi ba. Zan yi ita dai ne domin na yi ita ba zai dake ni ba. Ba zan jige ba. Kawai ina zuwa ne, ina shiga cikin ɗaki ne, ta yadda ba zai dake ni ba. Balle har ya sakani zazzabi. Wannan shi ne abin da ni nake yi lokacin da ruwa ke sauƙowa.

A'a, gaskiya da yamma dai saboda mafi yawancin mutane idan suka tashi da safe idan ba mutum ya motsa jiki ba zai tashi da jikinshi babu kuzari. Ba ƙarfi sosai, to a lokacin da na tashin nan da safe bana tashi da kuzari sosai. Amma daga baya idan na ɗan wanke baki, na ci abincin breakfast kenan, ko in ce kumallo, ko in ce kumallo, to zuwa rana ko'ina jikina ya motsa na san cewa dai gajiya na kwanta tasaki. Amma da ƙasala na tashi babu ita a lokacin. Zuwa yan mako dama ba ƙasala ta ƙare saboda, aiki ya yi nisa ko'ina jini ya motsa an yi zufa. Gaskiya na fi tashi, na fi samun kuzari sosai idan yamma tayi. Amma da safe bana tashi da kuzari ko kaɗan saboda, na jima a kwance, kuma da na tashi ban yi wani aiki na motsa jiki ba wanda zai saka ƙasalar tasake.

To idan so samu na ina so na ba da kyauta mafi tsada. Kyauta kuma mafi tsadar da za ka ba wa mutum a yanzu, a wannan duniyarmu, mutane suna kallonta kamar kuɗi ne amma ba kuɗi ba ne da ka ba wa mutum zuciya, da yadda, dan duk wan da ka ba wa zuciyan ka kanajin cewa ba zai iya riketa ne da amana. Amma idan kasance kuɗi ne ka bada, daga lokacin da kuɗin nan suka ƙare musamman idan ba a saye wani abu na musamman wanda za'a dinga gani bayan nan ba, to za ka ga ammanta da kyautan da ka yi. Amma idan ka yi wani kyauta wacce ko da ace bayan baƙanan za'a tuna da ita, to gaskiya ba za ta taɓa mantuwa ba. Ina so na yi kyautan da ba za'a iya mantawa da ita ba, shine a taɓangaren da suna zaɓi kamar zuciya.

Eh, ina cirewa. Duk san da na shigo cikin gida da safe ko da daddare. Kafin na shiga cikin falo ina cire takalmi na ajiye shi a waje. Saboda ai idan aka shiga da shi an ɗauko ƙasa da datti da komi. Ba za a shiga da shi ba wajen da yake da kyau da yake da tsabta. Ina cire shi na a ƙofa kafin na shiga. Sannan kuma ya zama kaman ɗabi'a ne. Da duk wani mutum mai tunani da hankali ya taso da ita kuma ya saba da ita. Ni ma kuma da ita na taso da ita na saba. Ina cire takalmi ne kafin na shiga. Ba na shiga da takalmi saboda shiga da takalmi zai zama kaman ƙazanta ne. Amma cirewa kuma muni ne na tsabta. Ina cire takalmi ne ba na shiga da takalmi.

To, HUI ake miye yake, waje ne mai tsafta, mai tsafta kuma da kekiya, in ce kiyayewa. Wajene da ake sarrafa gagan fulawa domin a mai da shi abinci. Wanda a Hausa ake cewa gidan biredi da turanci ake ce ma shi bakery. To shi ne wajen aiki na. Muna sarrafa fulawa na kowacce gagan fulawa mu mai da shi abinci. Kuma muna yin ingantaccen abu ko kuma in ce muna sarrafa ingantaccen abinci mai tsafta da daɗi.

Eh, yadda nake biki ranar haihuwa shine kafin ranar ya zo ina gayyatan mutane wayanda suke kusa da ni, tare da wadanda suke da nisa da ni amma waɗanda muke da kyawun alaƙa da su ta hanyar tura musu katin gayyata. Bayan na tura musu katin gayyata ina tanadar wajen da ya dace ne ko wani gida ne na wani in da dai ba kowa haka ko kuma wani hol ne da ake biya a kama ko kuma dai wani waje inda zai ɗauki adadin mutane masu dan yawa da za ai dan shagalin biki a taya ni murna, ina samun wannan wajen. Bayan nan ina ɗan haɗa dan kayayyakin walima da ɗan cake da za a yanka da kuma ƴan hotunan da za a yi status da su da kuma wanda zai zo ya ɗauki hoto a wajen. A zo a taru a yi murna a ɗan yi nishaɗi, a yi farin ciki a ɗan ci a sha. Ta haka nake haɗa walima na zagayowar.

To mafi yawancin lokuta ina zuwa kasuwa ne domin siyan kayan masarufi, kaman abinci da ababen haɗa kayan abinci su suke kaini kasuwa. Amma ba dan su ba da babu wani abu da wani da nake da buƙata wanda sai na je kasuwa zan sayi shi. Amma kaman kayan masarufin aka ce kamar shinkafa, masara, hatsi da wasu abubuwa dai na masarufi da magi da gishiri da kayan miya ba ko wanda ya sauransu. To ina zuwa kasuwa, ina sosu ne a kasuwa saboda a kasuwa ne zaka samu kala kala kuma da mai kyau da mara kyau, da mai sauƙin farashi da mara sauƙin farashi, da mai inganci da mara inganci. Saɓanin shago, idan ka je shago zaka samu kalan da kuke so ba. Amma a kasuwa idan wannan bai maka ba ko kuma in farashin shi bai maka ba zaka iya matsawa wajen wani saboda akwai masu sayar da irin kayan da yawa a wajen.

A'a, gaskiya ba na iyawa. Ban mah san yadda ake yi ba. In kuwa na ce ina iyawa, to na yi ƙarya amma indai gaskiya zan fadi ba, ma sai ce ake yi ba. Kuma ban ma taɓa yi ba, ban ma taɓa gwadawa ba Kuma ma ma ban ma san mene ne QR ɗin ba da ake magana akanta.

To ina amfani da application da dama. Application na farko da na fi amfani da shi shine Telegram app. Application na biyu kuma shine TikTok na biyu kuma shine player da ake amfani da shi wajen kallon bidiyo ko wani abu na daban. Sai na ukun kuma ina yawan amfani da su fiye da kowane cikin application da suke a cikin wayana.

To, ta hanyar da nake taimakawa mutane shi ina taimakawa mutane ta hanyar duba da damuwan da take damun ka. Wani zaka ga matsalar shi abinci ne, wani matsalar shi kuɗin makaranta ne, wani kuma matsalar shi duka ba waɗannan abubuwan ba ne, wani abin ne na daban. To amma idan ka san matsalar mutum to ta nanne zaka san ta ya ya ne ne za ka taimaka mishi. To ina taimakawa mutum ne bayan na san menene matsalar shi, menene bukatar shi. Saboda wanda yake da buƙatar abinci ba ka zo ka ba shi sabulun wanki. Wanda kuma yake da buƙatar sabulun wanki, ba za ka zo ka bashi abinci ba. Wanda yake da buƙatar kuɗin makaranta ba za ka bashi abinci ba. Wanda yake da buƙatar abinci kuma ba za ka biya mai kuɗin makaranta ba. To amma idan ka ji damuwan mutum sai ka san ta ina ne za ka bi ka taimaka mishi. To ina bin wannan hanyoyi ne dangane na taimakawa waɗanda suke da buƙata.

A duk lokacin da damuwa ta dame ni, abu ƙwaya biyu kaɗai nake yi. Abu na farko shine ina zuwa in samu ruwa a buta na yi alwala. Sai na ɗanyi salloli na, na filfilu. Sai na yi addu'a. Yanayin addu'a na roki Allah damuwa na akan ya yaye mini. Sai na samu na ɗan in taɓa karatuna Alqur'ani da sarki. Bayan wani lokaci kuma sai in kunna shi sai in ajiye shi a gefe na, ta yanda kuna na sauraro, ɗinga sauraron me ake faɗi. Kawai sai in kwanta. Cikin ikon Allah idan nayi haka ina tashi babu wannan damuwa. Wannan hanyoyin kawai su nake bi domin magance damuwa. Amma in za ka ga mutane cikin damuwa sai je samo wani abu na sha nan ma ye wanda zai saka hankalin shi bata, ya manta da damuwan baya. Wannan ba magani bane ba. Kai abin da damuwan za taɓa taɓawa, kai abin da za taɓa ƙare da lokaci ba.

To, a dai dai lokacin da yamma tayi ina tsammani na dawo daga wajen aiki ko in ce na gama aiki na gabaki da, abin da nake shi ne zan yi wanka na canja kaya, na cire kayan aiki. Sai na jira lokacin sallan magariba yayi, in yi sallan magariba. Sai na jira lokacin sallan isha'i yayi, sai in yi sallan isha'i. Sai kuma in samu bayan ɗan lokaci sai, umm, ci abincin dare. Ina ci abincin dare na ɗan huta kuma kafin na kwanta bacci ina kiran matata ko in ce budurwa ta wace nake so bayan wani lokaci, in nai wannan bayan ɗan lokaci kuma, bayan wani ɗan lokaci kuma sai na kunna ko kallo haka a cikin waya ko wani abu mai kama da wannan. Bayan na ɗan ja lokaci kuma kafin nan daga baya sai in samu, sai in shiga sai in kwanta in ci zanyi bacci. Amma duk wadannan ina yin su ne kafin a ci na kwanta bacci.

Manufa na na wata-wata shine ina son aduk wata na cimma wani abu wanda a watan da ya wuce ban cim ma shi ba ta hanyar inganta ko kai na, ko wani na, ko kasuwanci na, wanda zai bani cigaba, rayuwa ko wani abu na daban. Musamman ma akan harkan gobena, future na ke nan, saboda rayuwa a yanzu ana cewa bata da tabbas. To an rashin tabbas na ta shine saka akulin gumi na, shine na inganta kai na ta hanyar gina wani abu da zai ciyar da ni gaba. Shiya saka nake da manufa duk wata-wata, nake cimma wasu abubuwa cikin ikon Allah kuma kafin wasu watannin za mu kai inda muke son mu kai da iziinin ubangiji.

Toh rana tana yin kyau ne fiye da ko yaushe da yamma kafin ta faɗi. Idan ta yi ƙasan nan sai ta yi ja. Abun yana yin kama da wani duniyan, ba wannan duniyan da muke ciki ba. Mafi yawan ce da rana ta zo faduwa tana yin wani kalan haske. Ta fi kyau a wannan lokacin fiye da koyaushe. Ta fi kyau sosai a wannan lokacin fiye da koyaushe. Dai dai lokacin da take faɗuwa. Amma idan tana tsakiya ai ba ka ma iya kallonta balle haka ka gane tana da kyau ko ba ta da kyau. Amma daga lokacin da ta yi ƙasa ta zo faduwa, to kana iya kallonta ba za ta cutar da idanunka ba ko ganinka. Amma idan tana tsakiya ne, to in kacika kallonta za ta iya cutar da ganinka. Wannan shi ne.

Eh ina ci, ina cin cita a abinci kuma ina cin ta cikin yaji saboda tana magunguna sosai a jikin mutum. Kuma ko ba magunguna, ɗanɗanon ta da yanayin ƙanshin ta da wani abu na ta nata ni baya cutar da ni, ke saka na ke ci. Ina ci sosai sosai banda matsala da ita a cikin abinci. Bani da matsala da ita a cikin abinci ina ci sosai-sosai. Ina cin cita cikin abinci kuma idan na ci a cikin abinci tana yi mun daɗi a bakina, tana yi mun daɗi sosai sosai.

Gaskiya bana son cin abincin titi. Ina son cin abinci ne kaman, na gida saboda ya fi samun kulawa, kuma hankalin ka zai fi kwanciya, saboda ka san yacce aka yi shi, ka san wanda ya yi shi. Ba ka da ko kwanto da wanda ya yi shi, ko kuma ba ka da ku kwanto da inda aka yi shi. Za ka ci ne cikin natsuwa da kwancin hankali saboda kai da kanka a kanka za ka yi cewa ingantacce kake ci wanda baya da wani matsala ko damuwa. To wannan shine dalilina wanda ya saka ni na fi son abinci wanda yake na gida ne ba na titi ba. Amma ba wai bana cin abincin titi ba idan ta kama ina ci amma na fi son na gida fiye da na titi saboda akwai bambanci sosai a tsakanin bambancin kuwa shine shi wanda aka yi shi a gida, ka san waye ya yi shi, kuma ka san yacce aka yi aka yi shi, kuma kana da tabbacin cewa wanda ya yi shi ya yi ya kula da wajen yin shi wajen inganta kula da shi da wasu abubuwa. Amma wanda ka gani a titi ba ka san ba waye shi, ba ka san ya aka yi shi, ba ka san a inda aka yi shi, ba ka san wane irin kayan haɗari aka saka ba kawai dai kai ka siya ne ka ci ko kuma an ba ka ne ka ci.

Ina sha sosai musamman a yanzu da muke lokacin zafi a inda muke kenan. Idan na samu mai sanyi ina sha saboda yana mun daɗin sha kuma ina jin natsuwa idan ina shan shi. Gaskiya ina son mai sanyi sosai fiye da wanda ba mai sanyi ba saboda yanayin da ake ciki. Amma kuma idan yanayi ne wanda ba na sanyi ba, ba na zafi ba, to wanda fa yake da sanyi baya da, ba, baya da dadi. Ma a yanzu ina shan mai sanyi sosai saboda komi ina bin shi ne da yanayin da muke ciki da zamanin da muke ciki.

Eh, abu ne wanda na saba. Kusan kullum sai na duba kalanda. Ina duba kalanda kullum, yau nawa ga wata, gobe nawa ga wata, rana kaza nawa ga wata za ta kama. Ina duba kalanda saboda akwai abubuwan da an saka ranar zuwan su wanda bazaka so a ce su zo su wuce ba tare da kasani ba, to ko ɗon wannan za ka saba da duba kalanda. Wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya saka ni na saba da duba kalanda. Gaskiya ina duba kalanda sosai sosai, ina duba kalanda.

To wannan tambayan da ban san ya zan amsa ta ba. Saboda abin da ni na sani, ko kuma in ce ma ni, na wa na hankali nawa da tunanina, ta yaya za'a yi mutun wanka a cikin zuciya? Kana yin wanka a cikin zuciya ban gane ba. Wanka dai aiki ne da ake yin shi a aikace kuma ake yin shi fratikal. Ba, ba ne, ba irin aiki bane da ake yin shi a fira ko a rubuta theory haka ko ina ba a'a. Ana yin shi a aikace wanda sai ka jiƙa jikinka, sai ka saka soso, sai ka saka sabulu za ka yi shi. To idan aka ce ka yi shi a cikin zuciya ta ina za ka kama? To zahiri banda an samu wannan tambayan na kana yin wanka a cikin zuciya ko kuma rijiyar da ake nufi to, in rijiyar ne inayi, amma indai zuciya ne ban san ma ya ake yi ba. Balle har nayi tunanin ni nayi da kai na. Wannan shi ne.

To ai a waya na ba, yafi so a ilga amfani na da internet saboda hasali ma ni idan ba internet a waya ma ni ba abin da zanyi da waya. Internet shine ƙarfin gwiwana na amfani da waya don komi nawa internet ne. Komi da nake akan internet ne saboda in dai babu internet ni ban ga abinda zanyi da wayar smartphone ba. Internet ɗin dama shine bambancin dake tsakanin ta da wani ƙaramin wayar button phone ko wani abu. To ina amfani da internet fiye da sau hamsin a wuni ko fiye da sau ɗari a wuni. Na fi yin amfani da internet fiye da komai a cikin waya. Asali ma bama zan iya kirga sau nawa nake mfani da internet ba sai dai in taƙaita. Aƙalla ina amfani da internet fiye da sau ɗari biyu ko fiye da sau ɗari uku a wuni kenan. Saboda in dai waya na hannu na bata minti huɗu ko minti biyar ba tare da na leƙa ta ba. Bata minti biyu ko minti huɗu ba tara dana leƙa ba. To amfani na da internet ya fi komi yawa a cikin waya. Inda za'a duba usings ɗina da waya zaka samu, za'a samu internet ya ɗauki kaso saba'in ko tamanin. Zai ɗauki kaso tamanin. Sauran kaso ashirin za'a rabasu a duk wasu abubuwa da akeyi da waya. Amma kaso tamanin na amfani na da waya ko saba'in da wani abu yana a intanet ne, yana a intanet saboda duk sanda wayana babu ma data da zanyi amfani da shi wajen shiga intanet. To ina jin wayan kaman hoti ne a hannuna.

Ba na zama kan gwiwa. Ko kaɗan ba na zama kan gwiwa. Saboda ba ma sani ake zama ba. A yace na fahimta kuma yace ake faɗi aka ce kan gwiwa. Amma idan mace ta zo haihuwa sai hati tana kan gwiwa, tana gaɓan haihuwa ke nan. Amma ni namiji aka ce ina kan gwiwa sai dai ko a tahiyan sallah ko wani abu na daban. Amma idan a zama ne in ana cin abinci ko wani abu, zan iya zama kan gwiwa kafin a ce tun da abune da ɗan takaitaccen lokaci za ayi a tashi. Ina zama kan gwiya amma ba sosai ba kuma in ce ba wai cancan ba. Ina zama in ɗan yi ɗan abinda bai wuce minti biyu zuwa uku ba in tashi. Amma idan ya wuce hakan gaskiya, ba wani yi nake ba, ba na zama nake yi ba sosai. Wanna shine.